Eh zan iya jifa nisa. Abun da yasa nake iya yin jifa nisa saboda na taɓa cika training ɗin soja, shi na sa nayi training sosai na iya jifa nisa. Kwanda na ya tashi amma da sosai mu ne ace bazan iya jifa ba saboda gudun matsala zan iya jifa in fashe gilas ɗun mutane ko wani abu.

Ba na jin komai, ba na biya albashi. Abin da ya sa ba na jin komai, ba na jin daɗi ko ba na jin nishaɗi shine ni ba na ansa albashi balle in ji daɗi ko in ji nishaɗi. Kawai dai na dogara da aikina ne na hannu. Kawai ya fi mun da albashin nan gaskiya.

Ni bana aiki tare da ƙungiya. Na fi so na yi aiki ni ɗaya domin in samu yankuɗaɗena. Kuma da so samu ne na ce ina aiki cikin ƙungiya a kunna fannin nishaɗi, a nufin annashuwa. A ƙungiya akwai daɗin aiki sosai da sosai.

Ina magance matsaloli na ta hanyar gyara ma mutane mota idan bata yi ba, sai in kira wanda ya fi ni sani sai ya taimaka mun saboda idan ban gyara ba wani bazai ji daɗi gobe ya kawo ba. Shiyasa nafison in kira wanda ya fi ni iyawa sai ya liƙa mun.

Awo, ina kallon taurari da daddare. Kallon taurari da daddare yana ban nishaɗi, gwanin burgewa ga ban sha'awa musamman ma tauraron ɗan Adam idan yana ɓillen ɓille yana burge ni yana ban sha'awar kallo shiyasa wani lokaci ma sai na zauna ni ɗaya ina kallonsu.

Ina kwana ne a ƙasa. Abin da ya sa nake kwana a ƙasa shine ina da hanjin gado bana da katifa amma na so samu ne ace ina da katifa sai in aza a kan gadon domin nima in kwanta in ji abin da mutane ke ji.

Nidai fison na zauna a birni. Abun da ya sa na fi so na zauna a birni, birni akwai waye, rigar, kayu kala-kala. Amma ƙauye, abun da ya sa na ke son ƙauye kaɗai akwai noma, akwai abubuwan al'ajabi, wasanni kala-kala gaskiya.

Zan iya tafiyar nisan kilomita ɗaya zuwa rabi, abin da ya sa nake iyawa saboda ban saba da tafiyar ƙasa ba. Ina da mashin ɗina sai in hau ingulgula, radda ba ni da mai ne sai in yi tafiyar kilomita ɗaya zuwa rabin kilomita.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine taimakeke niyar juna. Kamar idan wani baya da shi, wani na da shi zai iya taimaka mai. Shine kawai amfanin abokantaka. Misali idan bana da kuɗi, abokina yakan iya dauka ya bani.

Abincin da nake ci da safe shine kunu da ƙosai. Amma da so samu ne, na samu shayi da biredi da ƙwai in aza a bisa. Amma tunda bani da kuɗi sai na hanƙura sai in tashi da safe in je in sawo kunu na da ƙosai abuna in sha.

Ni ina wanke tufafi na sau biyu ko sau ɗaya ga sati. Abun da ya sa nake wanke tufafi na sau biyu ga sati shine bana da tufafi masu yawa. Amma da son samu ne in ce ina da tufafi da yawa da yawa yadda zan daɗe ban wanke ba.

A'a ni bana jure ma balkono mai yaji. Abunda yasa bana jure ma balkono mai yaji saboda ina da wata matsala ce, wanda idan naci balkono zai tashi. Sunan matsalar olsa kuma bana so ya tashi. Dole sai na kiyayi saboda harka ta yau da gobe.

Ni dai gaskiya na fi son kayan gishiri. Abin da ya sa na fi son kayan gishiri, kayan gishiri suna ƙara lafiya, suna kiyaye ka daga cututtuka daban daban. Suko kayan sugar idan ka sha shi za ka kamu da cuta. Ɗan ka noma da basir, haka dai abubuwa na yau da gobe. Shi yasa na fi son na kiyaye in ci kayan gishiri abu na.

Madubi da ni ke da su guda biyu ne a gida na. Abun da ya sa na ajiye madubi guda biyu shine saboda zan ajiye ɗaya a bayi, ɗaya a inda ni ke sa kaya na. To idan na fi gama wanka sai in duba madubi in ga ina ne ban fita ba. Sannan idan na fito na sa kaya kuma in ƙala duba. Shi ya sa kawai na ajiye madubi guda biyu a gida na.

Eh, kwaraiko ina cimma manufar tallace-tallace na. Abin da yasa nace ina cimmawa, ina tallata ma abokan sana'a ta. Kuma cikin Allah yayi sai ka ga abun ga abokan cinikayya suna zuwa ta ko ina, ina samun aiki iya gwalgwado yadda ake so.

Dangantakar mu da maƙwabta lafiya lau muna zama cikin nishadi muyi labari, musamman ma ranar da ba a zuwa wajen aiki sai a zauna a yi labari a kyautata ma juna musamman ta hanyar idan na dafa abinci zan tura masu nima idon suka dafa za su kawo mun.

Yadda nake shirya ayyuka na shine idan na fito aiki da safe zan fara yin addu'a sannan in je in fito su. Fanu idan na fito da su sai a fara aiki. Wannan zai cire wannan ƙafan, wannan zai cire waccan tile, shi ke nan kawai.

A'a ni bana diba daftarin kuɗi na. Abun da yasa bana diba daftarin kuɗi na shine. Saboda idan zan ci gaba da talawa, in ta talawa, in ta talawa, na fi son ko da zan ɗiba zan gan su da yawa amma da so samu ne a ce ina ɗiba saboda ko tula mun zan gani.